Kyauta ya danganta gaskiya duk yanda yanayi ya kama mutum na iya bayar da ita. Mafi yawa kyauta takan iya kasancewa kyauta ta kuɗi, kyautata ta sutura, ma'ana tufafi mutum na iya basuwa. Misali, ƙila kana ganin kana iya haɗuwa da wani ko ka ga wani mabuƙaci, ƙila wani sutura yake buƙata. Idan ka bashi sutura zai ji daɗi. Wani kuma abinci yake so. To tun da ba ka ɗauka abinci kana yawo da shi, kana iya bashi kuɗi kace ga kuɗi ya saya. To ka ga duk wannan kyauta takan iya zuwa ta siga daban daban. Abinci, sutura da kuma sauran abubuwa na rayuwa. Ya danganta daga wanda mutum ke so yayi kyauta da shi ko ya bayar.

Eh, gaskiya a da ina sanya agogo a hannu amma saboda ci gaba na rayuwa, ah dalilin shigowan waya ta hannu to yana daga cikin dalilin da yasa yanzu bana sanya agogo. Da ma ina sanya agogo ne domin duba lokaci, to yanzu waya ta ta ishe ni. In ina son duba lokaci ta waya zan duba ba dole sai na bukaci agogo ba. Aa gaskiya saboda shigowa waya ta hannu yanzu agogo ya rage daraja a gun mutane sosai. Ba kowa gaskiya yanzu ke saka agogo ba ta sanadiyar waya.

Eh gaskiya na kan ci abinci a wajan aiki, amma mafi yawa nafi cin abincin bakin titi. Bana zuwa restaurant gaskiya dan saboda daga wajan aikinmu zuwa restaurant wajan cin abinci akwai nisa kuma bana iya placing order a kawo min. Nafi da son in je bakin titi inda jama'a ke taruwa, kana ci ana hira ayi dariya kasa mu nishaɗi sannan ka dawo ofis. Eh shi ad dalilin da yasa bana, nafi son cin abinci bakin titi inda mutane ke taruwa muyi hira a ba juna dariya mutum ya dawo ofis cikin nishaɗi da annashuwa.

Eh, a gaskiya ba kullum nake saka safa ba. Mafi yawa ya danganta daga yanayi na lokaci. Lokacin sanyi ina saka safa saboda iska na bugawa sosai kada ƙafan mutum ta bushe nakan saka safa. Amma, eh, bayan lokacin sanyi gaskiya ba koyaushe nake saka safa ba. Dan saboda idan na saka safa ƙafafuna suna zufa sosai bana jin daɗi. Shine dalilin da yasa bana saka safa.

Eh, gaskiya nakanyi wankin kayayyaki na mafi yawa so a-- mafi yawa duk ƙarshen sati, irin Asabar ko Lahadi nake sawa a wanke mun tufafi. Kuma mafi yawan wanke su da ake yi, kaga a sati mafi yawa ma duk bayan sati biyu nake sawa ana wankewa. To mafi yawan lokaci zanyi da kaina ko insa ayi mun.

Eh a gaskiya, eh a duk lokacin da nake jin damuwa zanyi ƙoƙari in ƙirƙiro wani abu wanda zai bani nishaɗi, wanda zaisa in manta da duk wani abu dake damuna. Ko wani ya ɓatamanin rai zaisa kai tsaye in manta. To hanyoyin da nake bi domin magance irin waɗannan matsaloli idan sun taso, na farko zan iya samun wani wata wani fim na kallo haka wanda ake barkwanci, wanda kai tsaye kana fara kallo zaka iya fim ɗin zai iya baka dariya. To duk irin ko kuma irin waƙoƙi na gargajiya irin namu Hausawa, to idan ina sauraren su irin karin magana da zamba da suke yi a cikin a cikin waƙoƙin, to yakan bani nishaɗi. Zai sa duk wata damuwa dake damuna ta wuce. Ko kuma lokaci idan ina jin damuwa idan na ɗauko Ƙur'ani ina karantawa zaisa damuwar duk ta gushe. To waɗannan hanyoyin su nake bi don magance damuwa idan tana damuna a wajen aiki haka.

Eh, a kullum ina yin addu'a. Kullum kowace sallah duk nayi zan yi addu'a ga Ubangiji ya ƙara mana lafiya, ya hore mu na abin lalurar yau da kullum da za mu iya ɗaukar lalurarmu da na kuma ƴan uwannu. A kullum ina addu'a kariya daga, daga jinni da kuma bakin maƙiya a wajen Ubangiji. Addu'a ta zam ita ce makaminmu tana ba mu kariya ga duk al'amurra na rayuwa waɗanda za su iya kama mutum matsala ga al'amuranshi. Addu'a magani ce, shi yasa a kowace sallah mu kan yi ta domin samun rahama daga wajen Ubangiji.

Sosai. Nakan rubuta, ina rubuta ko nawa na kashe mafi yawa idan ina aiki, ko nawa aka kashe wajen sayan kayayyakin da za a yi aikin, kayayyakin da aka biya leburori, kayayyakin da aka, aka ɗauko kayan aiki. To duk waɗannan expenses ɗin duk ina rubuta su domin lissafi mutum ya san ko nawa ya kashe ko kuma nawa mutum ke hasashen ya kashe. To aje, aje irin wannan record ɗin na kuɗaɗen ayyuka da mutum ya aikata, a zai taimaka mutum ya san daga farkon aikin zuwa ƙarshen shi nawa mutum ya kashe. Eh gaskiya ina, ina rubuta kuɗin da aka kashe na aiki.

Gaskiya na jima ban tara, ban tara tsabar kuɗi don saboda aje kuɗi, ban iya aje kuɗi. Na fi da san idan na je siyayya in ba da ATM ɗina ko kuma ka faɗa min account number ka in maka transfer. Gaskiya na jima yanzu, na jima wai in aje kuɗi tsabar su ga su ina gani a. Gaskiya na jima ban aje tsabar kuɗi. Yanzu mun wuce wannan lokaci na mutum ya aje tsabar kuɗi. Yanzu iya kawai cashless nake tafiya gaskiya. Ban aje cash sai dai idan na je na siya abu in ba da ATM a cire ko kuma a faɗa min account number in biya kuɗi nan take.

Eh, ina iya kunna wuta. Ya danganta wace irin wuta. Wuta ta lantarki, idan an kawo wuta in danna switch ɗin wutan ya kawo, eh wannan duk ina yi. Shin wuta ta abinci? Wadda ake dafa abinci ta gas? Eh, itama ina yi, don saboda wani lokaci na kan ɗora ruwan zafi ko na kan ɗan dafa ɗan abinci haka kaɗan din ci na. Idan kila abincin da aka yi a gidan wani lokaci ba na ra'ayin shi. So na kan ɗan kunna wuta da kai na, in ɗan tafasa kaman indomie haka ko ruwan zafi ina son shan lipton, to duk ina yi.

Gaskiya bana shan maganin kullum haba ai shan maganin kullum sai ka ce wanda bai da lafiya. Ai marar lafiya shi ke shan magani kullum. Bana da wata cutar dake bukatae kullum na sha maganin. Mafi yawa ma sai dai ace tsofaffi, ƙila sukan ɗan sha magani domin ya ɗan ƙara masu kuzari haka kuma energy booster, energy drinks haka. Toh duk bana ta hamali da wai shaye-shayen magunguna ko wani lokaci. A'a, indai banda lafiya nakan sha magani. Amma lafiya ta lau bana shan magani.

Eh to gaskiya muke sadarwa ta hanyoyi da dama a wajen aiki. Mukan yi aiki da telefon, ma'ana, yeah, mukan yi aiki da telefon. Ma'ana na'ura wadda zamu iya magana tsakanin daga wanga ofishi zuwa wanga ofishi akwai ta kowane ofis. In kuma ana son ganinka akan iya kiran ka, kaima ka ɗauka misali ana buƙatar ganinka za a iya kiran ka ka zo. To kuma muna sada- muna sadarwa ta, ta hanyar takarda. Ana iya turo memo, eh ka zo ana neman ka. Ko kuma ana iya turo wani ya kira ka. Ana iya kiran ka ta telefon a kira ka. To waɗannan sune hanyoyi da muke bi domin sadarwa a wajen aiki.

Aha gaskiya na fi son launi guda biyu, launin fari da launin sararin samaniya wato kamar sky blue kenan. E waɗannan launukan gaskiya na fi son su, na fi jin daɗinsu sutura duk lokacin da na sa farin kaya zanji kai na a sama irin kuma sky blue ma haka. Ko aure da na yi waɗannan kalolin da su ne amfani, su na ɗinka da su ne shagalin bikin aure.

A gaskiya idan mutane suna zaune a lokacin da suke zaune a wuri, bana ƙetara su. Haba wannan ba hali bane na, na mutanen kirki. Mutane na kwance kazo kana tsallaka suu bai dace ba. Kana tsallaka ƙafafuwan mutane. Ai ka na mayi wani zai maka magana. Dan mu al'adan mu ta hausa idan mutane na kwance ko mutane na zaune ga wuri baka zuwa kazo kana tsallaka su saboda kana son kaje wani gurin.

Eh, a gaskiya saboda shigowar harkar social media da muke amfani da shi yanzu, kamar irin su WhatsApp, Facebook, Facebook Messenger da sauran kafafen sada zumunta na zamani. Gaskiya na rage ɗaukar kira sosai. Da mafi yawan duk wani magana ko na communication da za a yi, ta kan, ta kan waɗanga platform na social media muke yi. Kira yanzu, gaskiya zan iya, ya yi wuya ma zan iya cewa illa a rana ban wuce ɗaukar kira so biyu ko so uku.

A gaskiya madubi guda ɗaya muke da shi a gida wanda da shi muke duba fuskokin mu, idan muka tashi zamu fita. Tananne muke duba fuska idan mutum yayi wanka zai duba, ya zai duba fuskan shi. Guda kaɗai ne muke da shi a gida. Kuma ɗayan ma ai ya isa tunda ba mutane da yawa muke da su da yawa ba. Madubi ɗaya ne muke aiki da shi.

Eh gaskiya, ah, man da nake amfani da shi shine Vaseline. Man Vaseline shi nake aiki da shi a koyaushe. Bayan shi bana aiki da kowanne. Kuma wannan Vaseline ɗin ya karɓi fata na, ina jin daɗinsa. Bayan shi bana aiki da duk wani mai nan.

Unguwar mu unguwa ce a-mai daɗin zama. Kwatas ne na ma'aikata, a-babu hayaniya, babu surutu. A nan a ƙillar nasara sokoto take. Gaskiya unguwar ina jin daɗin zamanta. Domin tariwa unguwar da ne na samu haduwa da abokan arziki na hira waɗanda ba sa yi cin baƙin cikin taimaka ma a duk yanayin da kake ciki.

A gaskiya ina da buri da yawa a wurin aiki. Ina so a koyaushe na kasance a sahu na gaba. Da duk aikin da aka bani bana so na saba. Nakan kammala a cikin aiki. Babban buri na ina so inga na ƙare aiki a matsayin darekta a ma'aikatar da nake ciki. Domin ina son sauran ma'aikata su yi koyi da halaye na da ɗabi'u na a wajen aiki.

Gaskiya gudun fanka a koyaushe yana son ta kasance biyu. Bana son ta wuce haka. Dan saboda idan iskan yayi yawa, wani lokaci ba ka jin abin da ke faruwa a waje ko ƙila ana kiran ka ba za ka ji ba. To shi ya sa bana son ƙware fanka sosai. Kuma idan iskan yayi yawa gaskiya yakan iya saka mutum mura ko mura ta kama mutum. To shi addalilin da ya sa bana son ƙware fanka.

A gaskiya abokan cinikina nake haɗu da su a kasuwa idan naje. Kasuwa nake zuwa a duk lokacin da nake so na yi ciniki na wani abu tare da su. Aaa, sannan duk da yake a takaice bana da aboki na dindindin ga abin da ya shafi harka ciniki. Dan saboda ni a koyaushe inda nake samun saukin farashi a koyaushe a nan nake. Aaa, idan yau na sayi abin ka na zo na bincika na ji farashi ya tashi na je maƙwabcinka na ga farashin shi na da sauki, to ba zan sayi abin ka ba abin shi zan saya. To shi addalili bana da tabbataccen abokin ciniki.

Eh to ina da wurare da dama da nake manhajoji akan waya ta inda nake aje hotuna na. Akwai Google Photos wata manhaja ce wadda ke ba a-mai amfani da waya dama aje hotuna a-akan, akan cloud ba wad wanda yake ko da ace wayar ka ta ɓata kana login ɗin email ɗinka akan sabuwar wayar, duk hotunan ka dake kan waccen wayar duk zaka ga sun dawo. To shi addalilin da ya sadu wani hoto mai muhimmanci a gare ni cloud ɗin shi nake yi bana barin shi kan waya.

A gaskiya, a mafi yawa dai na fi son zuma. Amma idan na ji zaman na ɗan takura sosai, na kan tashi tsaye in ɗan zazzagaya. Mafi yawa ma idan na yi zama sosai a rana to mafi yawa ko na je wani gun ba zan zauna ba. Nafi son in yi firata a tsaye don saboda ina son jini na da kuma gangar jiki na su kasance sun yi koyaushe cikin dai dai suke. Ina motsa su jini na na circulating ya yardace. To shi addalili ba koyaushe gaskiya nake yawan zama ba. Ina son koyaushe in ji ƙafafu na suna ɗaukata. Yawan zama kuma kasan ya kan hauta ya kan haifar da basir.

Ah mafi yawa dai idan lokacin zafi ya yi, ah idan akwai zafi a wuri mafi yawa da na jima ciki ina zaune, to duk yadda nake jin zafi ko zufa ya zo min zai daina zuwa idan na jima ciki zaune. Amma idan ina sabon shigowa gaskiya idan da zafi zan yi ta zufa. Wani lokaci ma sai na nemi fanka tana buga ni sannan in ji na dawo daidai.

A gaskiya ina da kyakkyawar dangantaka tsakanina da abokan aikina. Babu faɗa tsakaninmu, sai dai kyautata wa, wa juna. Abin da duk ban gane ba, nakan tambaye su domin ƙarin bayani. Su ma abin da ba su fahimta ba, sukan tambaye ni domin in ƙara musu bayani. So wannan shi ne, ita ce kyakkyawar alakar mu da dangantakar mu a wajen aiki domin ciyar da juna gaba.

A gaskiya mafi muhimmanci a cikin abokantaka dubbe wuce kyautatawa da juna da kuma mutunta juna da kuma yarda da juna. Da dut aka ce kuna da abokantaka da mutum to ya kasance wasu dabi'unaka ya san su. Wani abu ko da an tambaye shi zai iya cewa lalle wa ne ba zai iya aikata kaza ba. Eh lalle wa ne zai iya yin abu kaza. To wannan ita ce abokantaka ta mutum. Ko da bayan idanunka wani zai iya faɗin kyakkyawar kalma tattare da kai.

Eh to, a gaskiya a gidana eh akwai tsintsiya guda biyu da muke aiki da su. Akwai tsintsiyar kwa-kwa sannan kuma akwai, akwai tsintsiya normal mai laushi wadda ake shara da ita. Ah waɗannan tsintsayan guda biyu suna da matuƙa amfani kamar irin tsintsiyar kwa-kwa ita ake sharar waje. Sannan ita kuma ɗayan tsintsiyan mai laushi ita ake shafe ciki da ita. Bayan an share sai a zo ayi aiki da mofa. Ayi mofin ɗin sharan da aka yi sai wajen ya kasance normal babu, babu ƙura.

Sosai ina son zama kusa da taga. Dan saboda zama kusa da, da, da taga shi zai sa idan kana bacci kar ka samu isashen iska ba tare da ka takura ba. Mafi, uh, mafi yawan lokaci irin lokacin zafi. Lokacin zafi lokaci ne wanda gaba ɗaya yanayi ba daɗi. Ciki da waje duk ba daɗi. In ba fanka gare ka ba ko AC ba za ka ji daɗin zama a ciki ba. To shiyasa, ina son bacci a kusan taga. Dan saboda samun isashen iska mutum ya yi bacci cikin natsuwa da kwancan hankali.

A'a, gaskiya ba ma da wifi a gida. Mafi yawan abubuwan da nake aiki da su duk bai wuce waya ta nake kunnawa hotspot in yi connecting kwamfutata idan ina so in yi aiki. So gaskiya bana da wifi amma idan na je wajen aiki muna da shi. Muna da wifi a wajen aiki amma a gida bana da wifi gaskiya.

Eh toh, mafi yawa ya danganta daga yanayin network ko kuma daga inda kake so ka shiga a yanar gizo. Mafi yawa wasu, wasu website da idan mutum yana so ya shige su, so takan iya wa akwai regional restriction. So wannan restriction din shi zai hana ka. Idan kana so kuma dole sai ka shiga, akwai abin da ake kira VPN, Virtual Private Network. To wannan VPN shi zai baka dama ka shiga inda aka hana ka shiga. So mafi yawa, ahhh wani abu idan mutum zai yi shi, idan akwai matsalar network ko kuma wannan restriction ɗin, to dole sai ka, sai ka yi amfani da VPN domin samun damar shiga. Kamar irin canza ƙasa, ka canza ƙasa in kana ƙila Nigeria, ƙila kana so ka shiga site ɗin da kake so ka shiga kama site ɗin Germany ne, to kana iya amfani da VPN ka canza location din ka. Ka idan ka canza, wannan location zai nuna kamar kana, kana Germany, to wannan site ɗin zai baka damar shiga. Eh toh, yanayi shi ke sa mutum ya canza wurin, mutum ya canza wurin da yake a yanar gizo.

Eh to, mafi yawan mu gaskiya ba ma da irin gashin nan mai yawa. A'a mu na ƴan Afirka gaskiya ba mu cika barin gashi ba sosai. Amma dai mafi yawa ni kafin in yi aski, idan suma ta ta ɗan girma, nakan riƙa saka, ah, relaxer yana wanke ta, a koyaushe ta kasance clean. Idan kuma ta girma ni mafi yawa ma, irin duk bayan sati biyu uku nake aski. Idan nayi aski satin ga wani sati na zagayawa zanje in ƙara yi. To a koyaushe dai ban cika tara suma ba, shi yasa ban fiye irin wai gyaranta irin hakanan kashe mata kuɗi ba.

A gaskiya abubuwan da ke sa na yi dariya suna da yawa, kamar irin wasa na barkwanci ko kila wani ya yi wani abu, ah wanda zai saka dariya ko kuma irin wajen fira haka kuna hira da mutane, eh, wani ya faɗi wata magana. Ah toh ma fi yawa irin wasu maganganu na ban dariya gaskiya ni ma sukan sa ni dariya. Ah ko kuma kila wani abokinka, a illa tabbashin ka ne, ma'ana irin abokin wasan ka ne zai iya aikata wani abu kai tsaye wanda bai dace a ce ya yi shi ba ko kuma ga irin yanayin girmansa bai dace a ce ya aikata haka ba. To hakan yakan sa ni dariya gaskiya.

Eh to ayyuka ya danganta daga yadda aikin ya zo. Mafi yawa a wurin aiki idan aka bamu aiki ta kan ƙila an haɗa mu a group ƙila group ɗin mutum biyar ko mutum uku so za mu duba mu gani kowanne daga cikinmu ina yafi ƙwarewa. So in da mutum yafi ƙwarewa sai a ba shi chan. So a haka shi zai sa mu iya gama aikin mu kan lokaci ba tare da wani ɓata lokaci ba. A duk wanda yafi ƙwarewa a wani fanni to shi ake bawa nan sashen. Haka za mu rarraba kowannen mu kuma sai a bashi lokaci. Kai ga lokacin da muka baka ka ƙara ki aikinka kaima haka kaima haka so ka ga kai tsaye cikin ƙanƙanin lokaci aikin da ƙila zai ɗauki mutum guda kwana guda ko biyu cikin ƴan awanni zaka gama kammala shi.

Eh ina iya yin iyo. Ah duk da yake ban saba da ruwa sosai ba amma nakan shiga sosai. Ah mafi yawa nakan je swimming pool domin koyon iyo. Dan na kashe kuɗi sosai kafin na iya. Na iya iya sosai. Dan a cikin ruwa zan iya yin hiye da awa guda ina buga ruwa. Kaga ko duk wanda zai iya awa guda cikin ruwa lalle ya iya ruwa. Gaskiya iyo abu ne wanda a matsayinka na matashi ko wani babba haka yana, yana da kyau ka iya shi. Dan saboda wata rana ba ka san inda za ka samu kanka ba. Idan ka iya at least duk da, duk duk wani abu ya taso na gaggawa kana iya fitar da kanka.

Ohm gaskiya ni a-abincin da nake yawan ci da safe duk bai wuce shayi da biredi ba. Gaskiya sune abinci na. Duk wani abinci da zan ci gaskiya in ba su ba ba zan ji daɗi a cikina ba. Shi yasa ka ga irin da dare ma kafin in kwanta, Lipton kawai na ke sha. Da safe kuma idan na sha shayi da zafin sa, to zan iya kai hai yanma lafiya lau ba tare da wani matsala ba.

Eh to muna aiki da kungiya amma dai ya danganta daga ka'idodin ta. Dan saboda kungiya guda na taɓa aiki da ita. Su wannan kungiyar mukan yi aiki tare. Lokacin da suka zo suna bincike akan illegal migration da ake yi a boda. So mun kama musu aiki game da binciko stakeholders ɗin da ke participating ga irin wannan illegal migration tsakanin boda Ilela da Niger. Sadis tsakanin boda Ilela ta Najeriya tsakanin Niger da Najeriya. So mun yi aiki da su kuma aikin iya gorgodo it was successful aiki ya yi kyau.

A gaskiya ban iya waƙa ba, bana iya rera waƙa. Eh, kawai dai zan iya tuna waƙoƙin da aka koya mana lokacin da muna makaranta 'yan firamare. "Yan yara, yara ina zaku? Makaranta zamu je. Makaranta wajen koyon ilimi ne, idan an je ban da wasa." To wannan waƙa daya zan iya tuna lokacin da muna yara akan koya mana ita.

A gaskiya bana yin aiki bayan lokaci. Da zarar lokacin tashi ya yi, zan rufe. Inda na tsaya zan barshi nan sai kuma gobe idan na dawo na ɗora inda na tsaya. Eh, sai dai ya danganta daga yanayin aikin. In aikin buƙace da shi ake, to zan iya tsayawa har bayan lokaci in ga na ƙarkare shi na bayar. Amma idan ba buƙace da shi ake ba, to a inda na tsaya lokacin tashi ya yi, nan zan tsaya sai gobe in dawo in cigaba.

A gaskiya app guda biyu nake yawan aiki da su domin tura saƙonni, ah Facebook Messenger da kuma WhatsApp. A gaskiya waɗannan manhajojin nafi aiki da su sosai, ah bayan su ba wani. Sai kuma ɗaya Telegram. Telegram ah nafi aiki da shi irin wajen ayyukana na mining haka da kuma Web3 engagement nake aiki da Telegram. Amma dai mafi yawan saƙona nafi aiki da waɗannan guda biyu, Facebook Messenger da kuma WhatsApp.

Eh gaskiya wani lokaci na kan tashi, na kan irin idan dare ya yi gaskiya na kan fita na kalle su. Gaskiya kallon taurari yana da daɗi, yana da ƙayatarwa. Na kan ji daɗi sosai. Aaa mafi yawa ma tare da yaron gidana na ke, na ke nuna mishi yana kallo, yana cewa waccan taurarowa fa, waccan fame ita yana faffada masa.

Eh to mafi yawa idan na zo na tunkaro mutane, na yi-- na kan yi musu sallama "Assalamualaikum", ma'ana aminci ya tabbata a gare ku. Idan muka gaisa, idan ina da wata tambaya zan musu. Mafi yawa idan na ta hadu da mutanen da ban sani ba, so hakan nake musu, ah kuma ah iya gwagwado mafi yawan duk al'ummar mu da ke nan. Ah da zaran ka yi sallama, ma'ana ka yi musu sallama kai tsaye za su amsa maka. Idan kana da wata tambaya ka tambaye su babu shan kai, za su ba ka ansa kai tsaye.

Eh to a gaskiya nakan yi, zan, nakan riƙa yin exercise sosai saboda in riƙa rage abun nake, na, nakan rage fat daga jikina. Sannan kuma irin ababen da nake ci da irin carbohydrate food ina rage yawancinsu. Sannan duk abincin da za a dafa mun akan samun ganye irin alayyahu ko salati duk ana samun abinci. Ah mafi yawan irin abincin da nake ci dai abin rich in protein kamar irin su ƙwai, irin su ah tofu to duk irin waɗannan abincin mafi yawa su nake ci. Kuma nakan yawan mu, nakan yawaita motsa jiki. Ta haka nake keeping a lafiyata. Sannan duk wani abu wanda ke da matsala ban cika, ke da matsala ga lafiya ban cika cin shi ba kuma ban ta'ammali da shi.

A gaskiya ba masa uniform normal tufafi muke sawa. Tufafi namu mafti da muke ta'ammali da su yau da gobe. Su muke aiki da su a wajen aiki. Sai dai akwai tsari da a dole a matsayinka na ma'aikaci ya zamana idan zaka yi, idan zaka je aiki an fi dasun ka yi dressing corporate. Ma'ana ka riƙa sa cover shoe, duk tufafin da ka saka ya zama ina ka sa cover shoe da socks. Gaskiya wannan shine tsarin namu na wajen aiki.

Eh to a gaskiya ya danganta daga yanayi. Misali idan zan ɗauki wani abu wanda wannan abin na sirri ne ban cika shiga bus ba. Na fita sai in ɗau taksi muyi jingaya ya kai ni inda zai kai ni ya aje. Amma idan bana ɗauke da wani abu wanda nake tunanin misali bai dace a ce mutane su ganni dashi ba to eh so irin wannan zan iya shiga bus. Amma dai mafi yawan kuma idan naga misali ƙila zan makara a wajen aiki eh ranan bazan fita da mota ba so taksi kawai zan shiga ta kai ni domin na isa da wuri.

A gaskiya mafi muhimmanci a kasuwanci shine riƙe alkawali, ka kasance mutum mai alkawali, ya zama na kayan da kake kawo wa masu inganci ne, ma'ana baka kawo kaya waɗanda basa da kyau. Ah sannan kuma a wajen farashi kana cajin farashi mai sauƙi, so duk ɗan kasuwar da ya riƙe waɗannan, waɗannan dabi'u to kasuwancin shi zai riƙa haɓaka. Ya zama kuma ka kasance ɗan kasuwa ya zama na kasance mai taimako. Ah misali wanda ya zo siyan kaya irin idan kuɗinsa ba su cika ba kana yi masa lamuni, yadda da amincewa yana daga cikin abin da ke sa ah mutane su riƙa recommending ɗin shagonka ko wajen kasuwancinka ga wasu su riƙa zuwa suna saye. Ah.

Eh to, gaskiya yanayi shi ke sa mutum ya yi zaɓi. Idan, ah, a akujera gaskiya ya fi zama, mutum ya fi zama ka ji daɗi. Amma idan mutum ya gaji da zama a kujera, mutum na ɗan son ya ɗan motsa ƙafafunsa, ah, ko kuma mutum na ɗan son ya ɗan miƙe tsara, yakan ɗan kwanta saman tabarma.